Menene abin da kake yi domin nishaɗi? Abubuwan da nake yi domin nishaɗi suna da yawa. Daga ciki ina yin karatun Qur'ani domin shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sani nishaɗi.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ta hanya ta fahimta da kuma girmamawa, don duk wanda zai sayi abin da kake sayarwa to mai son ka ne.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da ba wutar lantarki sai mutum ya zauna ya huta ya more wa rayuwar duniya.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? A wajen aiki kowa yana da teburinsa guda guda. Babu wanda suke amfani da teburi ƙwaya biyu.

Yaushe kike fara aiki a kullum? Duk lokacin da ya dace. Ma yanayin aiki na yana faruwa ne daga sassafe sanyin safiya.

Kana karanta jarida? A'a, bana karanta jarida. Ina da aikin yi, shi yasa bana karanta jarida gaskiya. E, bana karantawa.

Kana iya amfani da kwamfuta? Sosai ma ina iya amfani da kwamfuta ba inda ba na shiga. Yanzun nan kai ma sai na sace ka indai akwamfuta ne.

Menene babban nasarar da kuka samu a rayuwa? Babban nasarar da na samu a rayuwa shine hadda Kur'ani da na samu na yi, eh shine babban nasara da na samu a rayuwa.

Kuna samun horo a wajen aiki? Eh muna samun horo a chan wajen aiki, ah kuma muna gudanar da shine duk farkon zango na karatu. Muna gudanar da shi a wannan lokacin.

Kana duban kalanda kullum? A'a, ni da ba abun nan ba me zan duba na yi a kalanda. Ina dubawa dai idan ina da buƙata.

Wani aikin gida kake yi kullum shine zuba ruwa a bambu. Yana ɗaya daga cikin ayyukan da nake kullum-kullum shine na zuba ruwa a bambu.

Ina ka ke cin abinci a wurin aiki. ina cin abinci a wurin aiki a ajina. A nan nake cin abinci.

Yaya kake haɗuwa da abokin ciniki? Abokin ciniki, abokanan ciniki a' koda yaushe muna tare, kuma koda yaushe sakamakon alheri da aka musu koda yaushe, zaka ga nan inda aka yi, wajen mu suke zuwa su sayi kayayyaki.

Yaya kake taimakawa mutane? Muna taimakawa mutane da abin da Allah ya hore mu, sai a taimakawa mutane. Su ma su ɗan sakata, su wala, su ɗan walwala.

Me kake yi da farko lokacin da ka kai isa ofis? Abun da nake yi farko shine zan kaɗa kujeru kuma na gyara zama.

Kana zuwa gidan fim? A bana zuwa gidan film. Ba abin da ya haɗani da zuwa gidan fim ko kaɗan. Ba ma irin wannan sabgar, ba ma irin wannan harkar.

Wane irin wasa kake yi a waje? Babu wani wasa gaskiya da nakeyi a waje. In kaga na fita waje, kawai sallah zan fita na je na dawo. Na je na dawo, shi ke nan. Sai na zo na shaƙata ni da iyalina.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare duk lokacin da aka ce ya taho. Zan iya cinsa bayan sallan magrib. Zan iya cin sa bayan sallan in sha. Duk dai lokacin da aka ci yadadu yana kusa ina ƙokari in ci.

Wane irin tsintsiya kake amfani da ita? A gaskiya mun fi amfani da tsintsiyar kwakwa, musamman wajen share gida da abin da ya kama da haka.

Wane irin wasa kake fi so? To gaskiya bani da lokacin wasa ma. Balanta na han na bayyana irin wasan da na fi so a rayuwa.

Sau nawa kake goge haƙora? ina goge haƙora sau ɗaya a kullum, shima kuma bayan na tashi daga bacci. Amma idan na ga yanayin bakin na yana buƙatar, na sake goge shi, ina sake gogewa fiye da sau ɗaya.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Kama abin da nake shirin yi a ƙarshen mako kila na naga na samu isasshen lokaci na huta nida iyalina.

Waɗanne ko ko wane waɗanne kafofi, wane kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kana amfani da kafofin watsa labarai wanda suke da inganci matuƙa.

Kana zama kan gwiwa? A'a gaskiya bani da irin wannan al'ada bana zama kan gwiwa. Eh gaskiya bana zama kan gwiwa.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara da dangin da duk abin da yai kama da madara. Sannan ina shan duk abin da aka wato sarrafa shi da madara shima.

Kana iya kunna wuta? Eh ina iya kunna wuta, musamman ma ta globe, ta ƙwan lantarki amma in ta icce ciwo nan ba aikina ba ne, ni namiji ta, namiji ta. Mace ta take kunna, iya kunna wutar icce. Kuma ni gidana ma Alhamdulillah bana amfani da icce. Kuma ina fata har inkoma ga ubangiji iyali na kar tayi aiki da ice. Yana ƙara musu tsufa, kaji su suna ƙauri. Koda sun yi wanka dai abin da su yi hankali.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannunmu, sa hannunmu na gani kasan mutum ne nan gaba wanda zai yi kuɗi. Domin ka san sa hannun masu kuɗi da na marasa kuɗi maya bambanta. Masu kuɗi sa hannunsu ba shi da wahala amma sai tsabar kuɗi a cikin account. Su kuma marasa kuɗi su ne mutum zai ma wajen minti biyu uku yana signing yana ƙoƙarin sa hannunsa.

Kana sa turare kullum, eh gaskiya ina sa turare tukullum sosai da sosai. Kuma duk lokacin da zan sa turaren yayi ƙasa nakan ƙoƙari na ƙara.